Wane lokaci kake wanke kayayyaki? Na gode da wannan tambaya taku. Lokacin da nake wanke kayayyaki shine a wuken lokacin da sati ya ƙare, ƙarshen sati. In tattara kayayyaki na in wanke su in tsabtace su.

Ya kake koyan fasaha sabo? Eh na gode da wannan tambayar taku. Yadda nake koyan fasaha sabo shine in mai da hankali in jajirce a kai, wanda yake koya mun in fahimce shi in nutsu, inyi ƙanƙan da kai.

Me kake shirin yi a ƙarshen mako? Eh, abun da nake shirin yi a ƙarshen mako shine zan tattara ayyuka ne wanda zan zo in yi su a makon aiki, a farkon mako. In tara abubuwa a ƙarshen mako, in mun shiga cikin mako he ingudanar da su.

Kana son kallon wata da dare? Na gode da wannan tambaya taku. Eh, ina son kallon wata da dare. Haka kawai dan fito in shimfiɗa taburmani da abokanai namu zauna muna taɗi, muna fahimtar da junammu inda rayuwa yake kuma muna kallon wata. Muna shan wata, muna shan hasken wata na farin wata gaba ƙidaya.

Kana jurewa barkono mai yaji? Nagode da wannan tambaya taku. Gaskiya bana jurewa barkono mai yaji, ko mara yaji ma. Nagode da wannan tambaya taku inada gembon ciki mai ƙarfi wanda baya barina naci yaji toh bana jurewa yaji.

Kana iya dafa abinci? Eh, nagode da wannan tambaya taku. Eh, ina iya dafa abinci. Ni ɗalibi ne wanda na tare na bar gida na je makaranta. Makaranta, nayi karatu don haka na iya dafa abinci kuma ina dafawa.

Kana amfani da ajiya a yanar gizo? Na gode da wannan tambaya taku. Eh, ina amfani da ajiya a yanar gizo. Tun da duniya ta sauya, ai yanar gizo ya zamo kaman asusu, kaman gimshiƙin ajiya abubuwa da yawa, kama daga karatu, littattafai, kuɗi, ilimi, fasaha. Yanar gizo ai ya dawo kamar gida ne ga kowa cikin abubuwan da na lissafan nan.

Ina kake ajiye hotunan wayarka? Eh, na gode da wannan tambaya taku. Ina ajiye hotunan wayana a cikin wayana. Amma akwai wuri mai matuƙar muhimmanci da ba kowa yake samun damar shiga ba, sai ni da kaina. Ni karan kaina wanda na ajiye a wajen nake ajiye hotunan wayana. Ba hotuna zalla ba, har da bidiyos hotuna masu motsi.

Kana iya bada barkwanci? Na gode da wannan tambaya taku. Eh, ina bada barkwanci. Nakan iya canza sheƙa daga mai bada barkwanci da sauran wasan Hausa da wasan kwaikwayo da sauran su dae hakan nan.

Kana sanya agogo a hannu? Nagode da wannan tambaya taku. Eh, ina sanya agogo a hannu. Ina sawa a hannun dama ne. Lokacin da zan fita taro ko wani lokaci mai muhimmancin da ya kamata in sa.

Kana amfani da mataimakin murya? Na gode da wannan tambaya taku. Ban gane tambayan bane amman mataimakin murya shine abun da ake amfani da shi domin tace murya kuma ya ƙara sauti domin ya isar da saƙo na sautin zuwa ga waɗanda ba sa kusa da kai ko kuma waɗanda suke kusa da kai su ji shi raɗau. Eh, ina amfani da shi.